Wane abinci ya ke sa ka ji daɗi? Abincin da ya ke sani inji daɗi sosai shine wake. Wallahi ina son wake sosai. Idan na ci wake nakan ji daɗi sosai. Wake yana koci-koshiyar da ni sosai fiye da kowane abinci, fiye da shinkafa, fiye da tuwo.

Wani irin ice cream kake fi so? Ina son ko wadda irin ice cream. Kuma ni mai son ice cream ne. Idan na samu ko kuwa na je siya ice cream, so da yawa na kan tambaya ko akwai vanilla ice cream. Amma idan ba vanilla, na kan siya ko wanne. To zan gan na gan cewa kila ina so vanilla ice cream.

Kana son ɗakin ka ya yi haske? Eh, a wani lokaci na kan so ɗakina ya yi haske musamman idan ina son inyi karatu ko ina son inyi wadansu abubuwa wanda zai buƙata haske to zan so ɗakina ya yi aske. Amma idan ina son inje bacci gaskiya bana son ɗaki ya yi haske domin idan ɗakin yana da haske bana iya jabanci.

Kana fi son hawan mataƙla ko lift? A gaskiya na fi son hawan lift. Lift baya gajiyar da mutum. Lift yakan ɗauke ka zuwa inda za ka je ba tare da ɓata lokaci ba. Amma idan ka hau mataƙala ka gama, ka min ka sani za ka gaji, to shi ya sa ni na fi son lift. Idan na hau mataƙala ya zama dole ne domin ba lift.

Kana jin tsoron kwari? Eh, ina jin tsoron kwari sosai. Kwari ba abu mai kyau bane. Musamman kwarin da suke zama a cikin mutane, wanda suke zama a cikin mutum. Kwari kamar kudin cizo da kuma kwarkwata waɗannan ba su da kyau ko kaɗan. Idan sun shiga mutum sukan kawo ma mutum cututtuka a cikin jikin mutum. Don haka bana son kwari kuma bana son su zo kusa da ni.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Nakan wanke kayayyaki kowane lokaci, kowane rana. Masamman idan ina soyin amfani da kayan nakan wanke shi. Amma sau da yawa nakan wanke kayayyukana ranar Asabar. Domin ranar da nake da dama kenan, ranar da nake da izini kenan. To shi ya sa zan ina wanke kayayyukana masamman ranar Asabar.

Kana son kallon wata da dare? Lokacin da nike yaro shine nike kallon wata da dare. Amma yanzu bana kallon wata da dare, sai dai wani lokaci kila ina tafiya a waje nakan duba sama don kallon wata amma ba abin da nike shirya cewa zan kalla wata da dare bane.